Ina amfani da SMS app wato Short Message Service app domin saƙonni, sannan ina amfani da app ɗin da waya ta tafi to da shi domin saƙonni. Saboda ina jin daɗin musamman ma wanda waya ta tafi to da shi. Na fi jin daɗin amfani da shi saboda na ɗauko wani app ɗin ma daga Play Store na dinga amfani da shi. Na gaji da aikinsu guda to ina jin daɗin amfani da shi. Ana yi min saƙo zan je in duba ta can guda.

To magana babba. Aini a nama na fi son naman kaza ta Hausa. Kazar Hausa na fi son naman ta, ya fi mun daɗi. A kama kazar Hausa, ƙosashiya mai lafiya ko zakara a yanka. Idan aka yanka, a gyara naman, a wanke shi. Idan aka wanke, a sa a tukunya, a kawo magi da mai a zuba, a soya shi, a yanyanka, a soya. A bani in zauna ina ci tau. Ya fi daɗi. Na fi son naman kazar Hausa sosai a rayuwata saboda ya fi tasti, ya fi ƙara lafiya, ya fi ƙara gina jiki. Naman kazar Hausa daɗi gare shi. Sannan bai da irin wannan taushin ta zagazaga. Ah, shi za ka ji shi ga shi da dankon shi sannan ga daɗi ga daɗin taunawa. Naman Hausa yana da daɗi. Naman kazar Hausa ko zakara na Hausa yana da daɗi sosai.

Iyy, ina cin abinci da cokali sosai. Dan in zan ci abinci sau ɗari to sau chasa'in da biyar, duk da cokali ne. So inda nike cin abinci da hannu shine kamar in zan ci nama ko wani abu dai wanda cokali zai wahalan ɗauka shine nike sanya hannu. Amma na fi, na fi amfani da cokali sosai. Saboda amfani da cokali idan na gama cin abincin, kawai da na tashi na je kewaye, a da na tashi na je zan wanke bakina ne. Hannu sai dai haka nan in wanke shi ba dan na ɓata shi ba. Sannan wurin cin abincin ma inda cokali ne na fi jin daɗi. In sa in maida, in sa cokalin cikin baki, maida cikin filet din ɗebo ya fi mun sauƙi. Akan hannu dik in ɓata hannuna, bayan hannuna, duk mai ya kama mun hannu to bana jin daɗin amfani idan babu cokali gaskiya. Saboda wannan man dik sai in ga ya ɓata mun hannu ban ma dai jin daɗi. Amma inda cokali ne na fi jin daɗin amfani da shi.

To idan na samu, idan na kamu da mura so ina amfani da Procold ko wani dai haka magani wanda na san yana maganin mura haka, ko in je chemist in samo magani ko kuma in je asibiti in ga likita ya rubuta mun magani sai in zo in kawo takarda a pharmacy a bani in biya kuɗi a bani wannan magani. So abin da na fi ke nan gaskiya wani lokacin kuma na kai amfani da irin haka magunguna na wanda ake amfani da su yau da kullum domin maganin mura kaman yanda na faɗi irin su Procold haka nakan samu sai in sha. So idan na ga murar ta yi yawa ne to sai in je in ga likita ya rubuta mun magani so in je in ansa in ci gaba da amfani da shi har Allah ya ba ni sauƙi. Wani lokacin kuma na kan yi amfani da inhaler idan na sayo ta a pharmacy haka sai in zo in riƙa amfani da ita ina shaƙa ta ina amfani da ita to sai in riƙa samun relief daga wannan murar. So ko da hancina ɗaya ya daɗe ko duka biyun irin taƙar nake nunfashi nan so idan nayi amfani da inhaler na shaƙe ita to zan ji hancina ya buɗe sannan ina samun relief a nan take yake. Sabanin magani zan sha aman sai zuwa anjima ko gobe a hankali a hankali zan samu sauƙi. So ita kuma inhaler immediately nake jin abin ya shige ni nan take yake. Didda dai ita relief ne ba wai zai tafi bane baki ɗaya so nakan haɗa biyu in yi amfani da inhaler sannan kuma in yi amfani da maganin da likita ya rubuta mani.

To Agaskiya ni lokacin da na fi so a shekara. Na fi son lokacin bazara amma ko kuma in ce lokacin kaka haka. Da lokacin kaka. So amman lokacin zafi baya yi mun dadi. Haka lokacin sanyi baya mun dadi. So a baya na fi son lokacin sanyi akan lokacin zafi. So amma yanzu saboda ina da, ina da nayi fracture haka na warke. So lokacin zafi ma'ana karaye kenan. So lokacin zafi, lokacin a no-- sorry, lokacin sanyi nakan ɗan sha wahala haka saboda yanayin ƙashi baya son sanyi. So kuma lokacin zafi shi kuma idan dare yayi musamman idan ba wutar lantarki, muka kunna fanka ba, bacci ma sai ringa yi maka wahala. To a takaice dai, ni na fi son lokacin bazara gaskiya. Na fi son lokacin bazara.

Ka yi min tambaya wadda, ko a wajen hira, ɗa gudu na ke ba da ansar ta idan yana cikin mutane ana hira? To ni a takalma, a takalma na fi son takalmi mai gidan ɗan yatsa, wanda zan tura ɗan yatsa ta a cikin ɗan yatsana a cikin gidan takalman ya shiga ya zauna ya kama. To na fi son irin wannan takalmin sannan mai taushi. Wanda ina takawa ƙafata tana ɗan lotsawa a ciki. Ban son takalmi mai tauri wanda zai busa min da ƙafa ina taka shi kamar ina taka siminti ko tile. A'a, na fi son takalmin mai gidan ɗan yatsa sannan mai taushi. Wanda zan ringa takawa ina jin taushi taushi. To irin wannan takalmin shi na fi buƙata. Amman takalmi mai tauri ba na son shi ko kaɗan ko takalmi marar gidan ɗan yatsa. To zan ringa kasawa yana silɓe min ƙafa ko kuma ma ƙarshe ina tafiya ina kokarin haɗa ƙafa ta domin in kama shi in tawo da shi kada ya kufce, yafita daga ƙafata. Mm-mm, na fi son mai gidan ɗan yatsa. In ya shiga ɗan yatsana to Alhamdulillah, dauya ya iya cirewa ko kuma ya fisge ya faɗi ko yafita. A'a yafi daɗin amfani. To gaskiya a takalmi walau takalmi na yawo, yau da kullum a je unguwa ko kuma takalmi na ado wanda za a sanya ranan, ranan wani hidima na biki ko suna ko wata walima haka ko kuma takalmi na amfani yau da kullum. Na dai fi son mai gidan ɗan yatsa. Dan duk takalma na mafi yawa masu gidan ɗan yatsa ne. Waɗanda ma na ke da su ba masu gajen ɗan yatsa ba tin a baya da na saye su. Yanzu kam takalman da na ke saye masu gajen ɗan yatsa na ke saye. Dan duk sabon takalma na sabbin saye duk masu gajen ɗan yatsa ne. Waɗanda kuma na ke amfani da su yau da kullum ina fita ina zuwa aiki ina sanyawa suma masu gajen ɗan yatsa ne. To ni a takalmi na fi son mai gajen ɗan yatsa saboda shi ne yake shiga ƙafata ya cib ya zauna ba wata matsala.

Eh ina iya kunna wuta sosai ma, amma nakan bi ƙa'ida da kuma doka ta kunna wuta saboda nakan duba in ga wurin ina ne zan kunna ta, mene ne zani saboda idan wuri ya zama na cewar akwai hasari in na kunna wannan wuta to bana kunna ta a wurin. Amma idan ya zama na wurin tsaftataccen wuri ne sannan kuma wurin ya cancanci a kunna wuta to nakan kunna wuta in yi amfani da zani ta. Wani wuta wadda zan kunna a gas in yi amfani in dafa abinci ko kuma wutar lantarki wadda zan kunna domin in ga haske ko in yi wani amfani da ita makamancin haka to nakan fara duba in ga shin wurin da zan kunna ta lafiya lau kafin in kunna ba wani hatsari sannan in kunna. Amma ina kunna wuta domin in yi amfani da ita. To lafiya lau ina kunna wuta ko da yaushe in buƙatar kunnawarta ta taso.

Sosai, muna raba abin, ina raba abincinmu da mutane saboda idan ya zama na cewar kamar misali na zo za a zauna a ci abinci cikin mutane, to nakan wani lokacin nakan raba abinci na da na mutane saboda ni ba mutum bane mai saurin cin abinci haka, kuma ban iya cin abinci da zafi, to sai in raba, in fidda nawa domin in samu damar zauna wa in ci a hankali sannan inda zafi in bar shi ya huce. To shi kuma ci cikin jama'a yakan jawo mutum a ci abinci a bar shi bai koshi ba ko kuma a riƙa ci da zafi ni kuma bana iya ci da zafi.

Toh, kowane ina so amma nafi son tufafin auduga. Dalili kuwa idan tufafin auduga ne zamu mutum zai iya amfani da shi lokacin kama a ce lokacin zafi. Da sauran lokuta. Shi kuma na siliki yafi daɗin amfani kamar idan ana sanyi haka. Sannan kaya ne na alfarma wanda mutum zai iya zuwa da su wurin hidima, ko wani taro haka, ko wani walima haka, ko wani hidimar biki to shi zai iya zuwa da shi. Suma kayan auduga ana zuwa da su amma sun fi daɗin sawa ba nauyi. Sannan kuma iska zai shiga mutum a cikin jikinsa. Toh, a takaice dai nafi son kayan auduga. Ma'ana tufafin da aka ɗinka su ko in ce aka sarrafa su daga auduga. Ko in ce yadi ko shudi da aka sarrafa daga auduga. Sananne kuma na saya zan kai a ɗinka mun domin in sanya. To nafi son ah tufafin da aka samar daga auduga.

Kwarai ina sayan kaya ta yanar gizo domin a shekara daya haka da ta wuce muna sayan, ah, kama abin yashafi data. So muna sayan data ta online a wurin, a wurin kamfani mu kuma mu zo mu sayar. So idan muka saro sannan mu zo mu saida ma customers din mu domin mu samu kuɗi. Sannan ana turomin da kaya haka ta online in gani idan sun yimini idan sun yimini sai in turo kudi sai. A biya way bill a sanyo a mota a kawomin har garinmu. Ni kuma in da tasha in an sa in ba da kuɗin, ba da, ni da ba da kuɗin transport. So ina sayan kaya ta yanar gizo sannan akwai lokacin da aka yi min bayani na kayayyakin da ake saidawa ta yanar gizo kamar irin su Temu dinnan da kuma Jumia da kuma wani application mai suna Aliexpress wanda yake a ƙasar China. To shima na fara koyon import and export a cikinsu wato mini importation ke turanci. To na fara koyan wannan sannan da niyyar a rika turo mun kaya daga ƙasar China zuwa nan Nigeria idan zan je a post office in an sa. To dande na yarda da harkar online kuma kafin in yi ta nakan bi a hankali in tantance in duba shin wannan abin da zan yi ba cuta ba cutarwa cikin shi. Nakan yi wannan sannan in yi siyayya a online. So duk da akwai damfara da cuta aciki so amman kuma akwai masu gaskiya mutanen kirki wayanda basu cuta basu zalinci to ina sayayya online sosai saboda sayayya online shine zai baka dama daga gida inda kake zaune ka bincike abubuwa sosai wayen da kake so. Saɓanin, a kasuwa ta zahiri sai ka je nan ka je can wani wurin ma ba ka iya zuwan shi. Amma online kam abubuwa da dama za ka gani daga wurare daban daban. To sayayya online gaskiya yana da daɗi sosai da sosai kuma yana taimakawa mutum ya ƙara wayewa wayewa da sanin abubuwa. Saɓanin kasuwa physical wadda ba online ba mutum biyu ce je kasuwa daya ko biyu ko uku transport ma kadai ya ishi mutum kuɗin da za ya kashe. Amma online kana ninka ga wannan abun ka ga wannan samful ɗin dai kana zanna wuri kuda ba tare da ka kashe kuɗi ba kawai ta yanar gizo za ka ga abubuwa. To ina sayan abu ta online amma in na tabbatar ingancin shi da sahihancin shi sannan na tabbatar da cewa babu yaudara a ciki. Na kira masu abun mu ka yi maganaƙi. Kila ma na san wani wanda zai iya haɗa ni da su ko ba ta online ɗin ba amma ta online na san su. So yana da dabarar online sosai sai ina sayayya ta online.

Ai gaskiya, sa'o'in da nake kallon wayata suna da yawa. Suna da yawa saboda ni ko ta yaushe in ba yi wani gagarumin aiki nake ba, to wayata tana hannuna. To sa'o'in da nake kallon wayata suna da yawa ba su kirguwa kuwa. Ya danganta da yanayin irin aikin da nake a lokacin. Da wani lokacin wayata ko ta yaushe a rana zan iya ɗauka ta in yi operating ɗinta. Ba zan ma iya ƙidin adadin ba, amma zai iya kai, zai iya kai qila ma sau ɗari. To abin da yana hannunka ko ta yaushe dai sai dai ka kirtata ka faɗi kawai ka kimanta ka faɗi. To gaskiya ko ta yaushe koyaushe ma dai ita ce hannuna nake wannan ah voice record ɗin. So Alhamdulillah, a kowace sa'a a mafi yawan lokuta wayata na hannuna domin an sa kira daga jama'a idan an kirawo ni ko kuma in buɗe data in shiga WhatsApp, Facebook da sauran dai other social media platform. Sannan dai ita nake amfani idan ina, ina relax in shiga, in buɗe, in yi game ko in kalla bidiyo ko in kunna waƙa, inji ko wa'azi ko wani abu makamancin haka ko in saurari rediyo ko kuma dai in buɗe wani abu ko wani application haka in yi abin da nake so ko kuma irin wannan, ah, platform ɗin naku domin in shigo in yi irin wannan harkai. So Alhamdulillah ina amfani da wayata sosai da sosai.

To shi tabbatar da ingancin aiki ya danganta da wato farko da wani irin material aka yi aikin. Na farko kenan, na biyu da waɗannn Wane ne ya yi aikin? So nakan kalli kuma aikin a idona in kalle shi in gani da waɗanda irin kayayyaki ne aka yi aikin. Sun cancanta suna da ƙwari, suna da quality sosai. Sannan wane ne ya yi aikin? Idan ni ne na yi aikin, na san da wane irin kaya ne na yi aikin kuma wurin aikin me na sa me na ɗaura da me nayi abun. To nan nake tabbatar da ingancin aiki. Sannan kuma inda nake yi da tantance shi shine in yi testing, in yi testing kafin amfani na permanent amfani na yau da kullum a fahimci. To ni zan yi testing a matsayina na mai aiki, in tabbatar da wannan aiki lafiya lau kafin masu aikin su ci gaba da amfani da abun.

To gaskiya na ƙitaye kayayyaki sau biyu. Ka'idata kenan saboda musamman ma kuɗi idan na ƙirga na farko zan ƙirga na biyu in tabbatar da abin da na samu na farko shi na samu na biyu. Ko na kawo lissafin da nike na calculator na lissafin kayayyakin aiki, na buga kuɗin to na kan ƙara biyu a karo na biyu in tabbatar da lissafin da na yi na farko shin a na biyu haka ya bani. In ya bani irin wanda na yi da farko, so dai dai ne. In kuma an samu saɓanin, lissafin ya hau sama ko kuma ya sauka total na kuɗin ya yi sama ko ya yi ƙasa to sai in sake bi. In biyu na uku, in biyu na uku cikin biyun nan da aka samu bambanci to wanda na samu shine dai dai. Wanda na ƙara samu a karo na uku shine dai dai. So amma dai nafi yi so biyu. So in na so biyun yabsn abinda yaban na farko shi yaban a na biyu na san ban yi kuskure ba. To dan haka ko kayayyaki ne idan zan ƙirga ko na kayan aikin mu ko wanda ba na kayan aiki ma dai dai amma ya cancanta a ƙirga to nakan ƙirga sau biyu. Domin ƙirgawa ta farko tana iya yiwa mutum sat da ya ƙirga yayi missing ɗin wani abu ko kuma hankalin shi na wani wuri. Amma in sha Allahu in mutum yayi abu na farko ya maimaita a na biyu to in ya riƙe adadin da ya samu a na farkon to a na biyun zai ga shi ne ya samu ko ba haka ba. Dan haka ne domin ayi save ɗin lokaci atai abin da na fi amfani da ƙirga abu sau biyu. Sai idan an samu aka san lissafi ne abu result ɗin da na samu a farko, in ce sakamakon da na samu a farko ba shi na samu a na biyu ba sannan in yi na uku. Amma inda na samu sakamakon farko ya zo dai dai da na biyu to Alhamdulillah. Dan haka a takai ce ni na fi amfani da ƙirga kayayyaki sau biyu.

Ƙwarai, ina yin waƙa cikin zuciya. Wani lokacin ma in ta yi min daɗi ina cikin rerawa ina rerawa ina yi ina yi hatta kai gana fito da a bakina ina yin ta. So ina yin waƙa cikin zuciya ko kuma in tuna wani abu da ya faru in yi dariya. To ni mutum ne mai tuna mai yin waƙa cikin zuciya ina yi sosai ma ina yi sosai ma. Ko in rinka tunawa ina rerawa amma ba tare da lafazin bakin ya lafazin waƙar ya fito bisa harshena ba. A'a a cikin zuciyar ko kuma harshena na yi amma sound baya fita ko in ce amo baya fita. To ina yin waƙa cikin zuciya sosai a mafi yawan lokuta musamman ma idan na kaɗaita ko ina cikin mutane amma ba surutu ake ba kamar na shiga mota haya ana zaune ba labari ake ba in kuma ba latsa waya nake ba sai in tuna waƙa in dan rika yinta a cikin zuciyata.

Ina amfani da wayata fiye da sau ɗari a rana saboda ko da yaushe waya ita ce zan ansa kira, ita ce kuma zan kira mutane. Sannan ita ce zan shiga in yi WhatsApp, ita ce zan shiga in yi Facebook, ita ce zan yi Twitter, ita ce zan yi TikTok. Ita ce duk waɗannan abubuwan da ita zana yi. Ita ce zan yi tallan kayana ta online, ita ce kuma zan shiga in ga kayan mutane ta online in ina so in tambaya. Ita ita ce zan tura wa mutane saƙonni su gani. To ina amfani da wayata fiye da sau ɗari a rana. Don haka waya ta zamo mu, mu mun zamo ita waya sai da ita. Idan ba waya ma za ka ji, ko in ba caji ma za ka ji kamar baka lafiya. To ko da yaushe ina amfani da wayata fiye da sau ɗari a rana, musamman ina da lokaci a wani aikin keɓe wani a.

To idan kasuwa ta kayan dama gace nakan je tun da safe domin su tun da safe suka fi yawan harkokinsu kayan kirki da kaya masu kyau anfi samun su tun da safe. To amma idan kasuwa ce irin tamu ta sayayya kayan aiki da muke yi, irin kaya irin materials ɗin da muke sayi muna yin wayarin na ruwa, shi wannan ina zuwa da rana, ina zuwa da safe, ina zuwa da mareci. To amma idan irin wuta waɗancan kayan ce nakan je tun da safe saboda su da safe aka fi kawo kaya masu kyau.

To fa ragowar abinci idan ya rage nakan ba almajiri idan ya yi bara. Ko kuma idan bai yi bara ba bai zo ba sai in fita da kaina waje in nema almajiri ko wani yaro haka mai buƙata sai in ba shi. Idan kuma abincin ya lalace nakan je in zuba shi a cikin tsari. Idan na zuba shi a tsari, idan yara sun zo ma su irin neman tsari domin a ba dabbobi sai in ɗauka in ba su. Dan haka ni in na rage abinci bana zubda shi. Wani lokacin ma idan abincin bai yi komi ba yana idan mai daɗi ne sosai ina zauna wa in ci. Ko kuma idan ina ci almajiri ya zo to sai in raba biyu in ba shi rabi nima in ci rabi. So ina idan na rage abinci wani lokacin ina ci, wani lokacin nakan nemi almajiri in ba shi. Idan kuma abincin ya zama na cewar ya lalace ba za a ci ba domin kada ya ɓata wa mutum ciki to sai in nema tsari in zuba. Shi ma tsarin ba zubdawa ake ba, dabbobi ake ba irin su rago, tunkiya, akuya su ake ba su-su ci domin su ba yayi musu komi.

Gaskiya ni a miya. Na fi son miyar ja. Eh, wadda za ka ji ana ce ma miyar dage-dage. Na fi son ta. Mai kauri, miya ja ta taji, ta ji tarugu, ta ji tattasai, ta ji albasa, ta ji mai, ta ji nama mai zaƙi, mai daɗi. To na fi son miyar ja gaskiya. Dan irin wannan miyan mutum yana cin abinci da ita ma, to jikinshi sai ya canza. Sannan fatan jikinshi ta canza. Kuma abincin ma ya fi riƙe ma ciki ka ɗauki dogon lokaci ba tare da ka ji yunwa ba. To miyar ja tana da daɗi. Na fi son ta gaskiya. Na fi son miyar ja akan kowace miya. Na fi son ta.

So launin bango gin mu, ma'ana bangayen mu yawancin su launin siffari ne. Wasu kuma ana yi mai rawaya. To amfin irin waɗannan wasu kuma ash ne. Wasu kuma za'a bashi ma bayi painting semutum ne, yaga kala kaman ash ne saboda simintin da akayi amfani da shi akayi gina, akayi filastan wurin, akayi filling ɗin wurin ya kasance ash ne. Inda daman kalan siminti ash ne wato ruwan toka. To kalolinmu sunfi kasancewa haka gaskiya.

A'a, ai anan ma yafi yawa, anan ma yafi yawa. Saboda ni mutum da kuɗi sun kai darajar ɗari biyar abin da ya sama a gaskiya na ma fi turawa a waya. Dan in sai mutum yana tsabar a baƙatar cash nake iya bashi shi ma idan ina da shi. Amma in dai a waya ne zan baka kuɗi toh zan ba ka kawai take yanke zan iya in baka. Amma idan cash ne toh ana iya ma kawo kuɗin a waya ina da su ta account amma banda cash ɗin. So dan haka cash yana ɗanyin wahala akan, akan kuɗi ta waya. Dan haka na fi yin biyan kuɗi ta waya fiye da in ba mutum ga hannu. Dan haka ni da waya ma na fi, in zan yi biyan kuɗi sau ɗari, toh in Allah yadda sau casa'in zuwa casa'in da biyar duk da wayane ne nake biya.

Gaskiya, gaskiya, lambata mai albarka, lambata mai albarka lambar da na fi so a cikin lambobi. Ina son lamba ɗaya, ina son lamba uku, ina son lamba bakwai. To waɗannan lambobin su ne ko abu ne ake so azaɓa indai za'a ce lamba ce to nakan zaɓi waɗannan lambobin da na karanto yanzu.

To a duk lokacin da na tsinci kaina a cikin yanayi na damuwa, farko nakan fara istigifari da hailala da kuma salati. Sannan kuma nakan yi alwala in yi sallah, in roƙi Ubangiji ya yaye min wannan damuwa. A wani lokacin kuma nakan kauce makaɗaice, ma'ana in je in samu wani abokina ko aminina wanda na yarda da shi in ba shi labarin halin da nake ciki, mutattauna, ya ba ni shawara sannan ya ba ni haƙuri kan abin da ya faru. Sai un Allah yadda mana wannan hirar muna labari sai in ji wannan damuwar ta fita daga cikin zuciyata. Ana nan kuma ana haka sai in ji duk wannan damuwar ta fita. Kila ma muna nan sai wasu mutanen su zo sai a zanna ana wani labarin na duniya na daban wanda zai ɗauke wancan labarin, abin da ya faru su daga nan sai in samu refreshen ƙwaƙwalwata sai ta samu natsuwa ta huta. Wani lokacin kuma nakan ɗauko waya in shiga in buɗe in shiga social media kuma in buɗe wani fim haka a wayata in kalla, wanda dai zai ɗauke mun kewa da damuwar abin da ke damuna. To in na samu kaina a cikin damuwa, nakan yi haka domin sama ma kaina sauƙi. Saboda idan mutum bai yi irin hakan ba, ya ce zai je ya sanna ya yi ta tunani shi kaɗai yana tuna abin da ya faru gare shi sai ya affecting ya samu lafiyar shi sannan ƙwaƙwalwar shi ta ƙara zafi, ya rinƙa tunanin da bai kamata ba. So amma idan mutum ya yi waɗannan abubuwan na lissafo sai in Allah da damuwar ma takan tafi ba tare ma da mutum ya farga ba abin sai ya wuce. Kuma idan abin ya wuce mutum ya samu nishaɗi, ya samu wani abun da ya shiga mai cikin zuciya ya sa shi nishaɗi. To in Allah ya yadda, ko tun abin da ya yi ba zai rinƙa damun shi ba ya sa shi cikin wata damuwar. A'a, ya dai tuna kawai ƙaza ya faru shi ke nan. Amma idan mutum bai yi irin wannan abubuwan ba to dai ya tuna abin sai ya ƙara shiga fushi. Don haka ne inna shiga damuwa nakan yi haka domin in samun ma kai na sauƙi.

Gaskiya bokitin dake gidanmu, babban dai bokiti haka a ƙalla zai iya kai goma, ban da ƴan ƙanana ƙanana da ke akwai. To ko ni kaina dai ina da bokiti ya kai wajen manya, ina da guda uku, ina da ƙanana kuma za su kai suma a ƙalla, a ƙalla za su iya kai guda biyu zuwa uku. Dukda akwai wanda ba sufa bokiti gare su ba amma kuma bokiti ɗin ne. So muna amfani da su a gida sosai domin yin wanka, yin wanki, aje ruwa da sauran dai amfani na yau da kullum muna amfani da shi.

To, murya ta a hankali ce ba ta da ƙarfi don ba ni da irin muryar nan mai tashi nesa in nayi kira ko magana da na nesa ya ji wo ni sosai. A'a, ban da irin wannan. Amman kuma a hankali ce, amman kuma tana fitar da ma'ana. Sannan kuma tana da taushi. Sannan kuma ina da saurin magana irin ina magana da sauri, ina magana da sauri. To amma irin muryar nan da ƙarfi, in yi magana da ƙarfin nan shi ke ba ni da shi gaskiya. Murya ta ba ta da irin ƙarfin nan a, a a hankali, a hankali ce.

Kwarai muna yin wuta da itace saboda muna amfani da itace domin mutada wuta. Duk da dai yanzu zamani ya zo an fi amfani da gas, to amma ana amfani da itace musamman a babban wurin da ake hidima da wuta domin dafa abinci. Misali, kama a ce manyan wurare na rastorant haka, wurin saida abinci ko abincin biki haka ko abincin suna, to akan kawo itace manya manya wanda aka faskara, a sanya su a kunna musu wuta ayi aiki dasu, ayi amfani dasu. Saboda in wuta ta zama babba ce za'a dora ƙatuwar tukunya to wutar gas ta yi kaɗan ba tayi mutane dayawa za su ci abincin dole sai dai ƙatuwar tukunya ita kuma ƙatuwar tukunya ba'a ɗora ta saman gas ya mata ƙaranta murhu ake kawo wa babba ko duwatsu manya guda uku sai a ɗora sai akawo itace manya manya sai a sanya a kunna wuta a dafa abin da ake so a dafa. Ma'ana a dafa abinci. Haka a gidaje haka local, haka a gidaje irin na gargajiya haka akan yi amfani da itace a hura wuta domin a dafa abinci. To muka yi amfani da itace domin kunna wuta.

A'a, ba magana ba magana mai girma. To mu dangantakar mu da makwabta Alhamdulillah sai godiya sun yi sambarka. Domin makwabtan mu muna ɗaukaka su matsayin ƴan uwan mu. Saboda makwabtan mu idan na fito daga gida nakan ɗauki cewa makwabtana daga gidan mu abin da yayi gida arba'in, ti ƴan uwan mu ne. Daga gidan mu abin da yayi hagu zuwa gida arba'in, ti ƴan uwan mu ne. Kaga kenan gida tamanin dama da hagu, ti ƴan uwan mu ne. Ba za mu cutar da su ba ba za mu bari wani ya cutar da su ba kuma su ma ba za su bari a cutar da mu ba. Sannan idan muna buƙatar wani dauki suna mana. In suna bukata mu na yi masu. Idan basu da ruwa mu muna da su muna taimakawa makwabtan mu da ruwa. Haka su ma idan bamu da su suna da su za su taimaka mana. Idan basu da lafiya mu kan je mu gano su. Haka idan wani abu na daɗi same mu za su zo su taya mu murna. In na jaje ne za su zo su yi min jajen. In muna cikin farin ciki za su taya mu farin ciki. In muna cikin wani yanayi na damuwa za su zo su taya mu wannan jimami. So muna zama da makwabtan mu lafiya sosai kuma mu kan yi shawarwari na yau da kullum na rayuwa da su. So muna zaman lafiya da makwabtan mu. Idan wata rashin lafiya ta samu tin daga gida za mu je mu gano su ko kuma asibiti. Kai abin da ya shafi hidimar makwabta, har hidimar ƴan uwan su in sun gaya mani muna zuwa. To mu da makwabta muna zaman kirki, muna zaman aminci, muna zama na amana.

To muna aiki da kungiya, sannan kuma muna bin doka da ka'idoji na kungiya sannan kuma muna haƙuri da ƙalubale na kungiya. Saboda ni yanzu haka akwai ƙungiyar da muke jagoran ta amma mutane wancan yayi can, wancan yayi can, wancan yayi can ana fama da su akan a haɗa kai, a rin ka halhaɗa kuɗaɗe, ana taimakon juna da su, in wani abu ya ta so. To muna dai huɗɗa da kungiya kuma muna bin dokokin ta da ka'idojin ta kuma muna haƙuri da waɗan su waɗanda ke ɓata namarar ƙungiya. Didda mu ma wasu na haƙuri da mu mambobin ƙungiya saboda, in mun kawo dokoki ko mun ce a yi kaza da kaza ƙila ransu bai so ba. To muna haƙuri da mutane a cikin ƙungiya mu ma suna haƙuri da mu.

To bikin ranar haihuwa da ranar haihuwata ta zagayo, abun da ake kira da birthday kenan a turanci ko. To nakan rarraba sadaka ga mutane sannan in gode ma Allah da ya raya ni ya kawo ni na ƙara shekara guda a cikin shekaruna. Ma'ana shekarata ta ƙaru da shekara guda. Nakan yi murna, nakan yi farin ciki. So amma inda na fi yin murna da ranar haihuwa shine ranar haihuwar shugabanmu, shugaban halitta mu musulmi, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce yau sha biyu, ga watan Rabbi'ul awwal ya kama wata na musulunci to mukan shiga murna da farin ciki. Tun ma ranan bata zo ba, watan na kamawa zamu fara taro, mu ji nan mu yi abinci, mu raba sadaka can, mu je mu ma a ba mu shine muka kira da Maulidi. So kuma akan hau dawaki da, da ababen hawa dai haka motoci a fito. Ana, ana tafiya, ana karatu da 'yan islamiyya, ana dai bayyana farin ciki da murna. A yanyanka shanu da awaki da tumaki da raguna a raba ma mutane naman ɗanye, wasu kuma a soya ayi abinci a ba mutane su ci saboda murnar ranar haihuwa. Amma muna martaba muna girmama ranar haihuwa tun daga ta shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har zuwa ta mu ranar haihuwa da kuma ta ƴaƴan mu. Wanda za mu zo mu yi dafa abinci mu raba, mu ba mutane kyauta sannan kuma mu yanka cake mu ba yaro domin nuna mashi soyayya da ƙauna da kuma ƙara tuna mashi yanzu fa ka ƙara shekara ɗaya cikin rayuwarka. In kana da shekara biyar to yau ka shiga ta shidda. In kana da shekara shidda yau ka shiga ta bakwai yauwa. Sannan kuma kana ƙara shekaru, girma da hankali suna hawo ka sai ka san me kake yi. To muna murna sosai. Muna kuma yin bikin ranar haihuwa. Sannan ƴan uwa da abokan arziki suna kawo tasu gudummuwar idan lokacin ranar haihuwa ya zo. Suna abun da bature ke kira da gift away wa to ma'ana kyauta. Wannan ya ba ka kuɗi, wannan ya ba ka shadda, wannan ya ba-- wannan in macece a ba ta atampa. Wannan kuma ya kawo haka irin kayayyakin abinci ko drinks irin haka lemumuka da za a sha a wajen taro. To muna bikin sosai da ranar haihuwa sosai da sosai.

Ina buga rubutu da sauri sannan kuma ina buga shi a hankali. So amma na fi buga rubutu da sauri. Dalilina kuwa shi ne ni mutum ne wanda ina da saurin typing. Da keyboards ɗin ma na waya ta na riga na haddace su. To koda ina magana da wani zan iya buga rubutu da sauri sai dai kafin in tura in kalla in ga lafiya lau nayi sannan sai in tura. Don haka buga rubutu baya mun wahala. To kuma wani lokacin ina bugawa a hankali saboda ko in ce ina yi a hankali saboda idan ya zama na cewar a inda nake kaman ina bisa abin hawa ko ina cikin mota haya an goyo nike nan ba nake tukawa ba. So wurin yin wannan rubutun dole in rinka bi a hankali. Ko kuma muna magana da wasu ran hankali na na wurin ina yin rubutu a hankali a hankali ko kuma ina aiki da hannuna ɗaya da hannu ɗaya nake typing. So dole in rika yi a hankali. Amma idan hankali na akan waya yake kuma na riƙe ta da hannu biyu ina amfani da ita da hannu biyu. So wannan yatsun guda biyu da ake typing dasu. To ina buga ina rubutu da sauri ne ina yin shi da sauri.

To gaskiya mu taron mu mukan yi fiye ma da sau ɗaya a mako. Dalili ba taro bane na ƙungiya ko nawa ni abu ko meeting a'a. Muna yin taro abin da ya fi yi mu je sallar Juma'a. To mukan taru nan a wurin sallar Juma'a. Mutane da yawa za su zo ayi sallah. Wanda duk sati ma mutanen da zaka haɗu da su daban ne da na wancan satin. Duk daga runku ɗaya amma akwai yawa. To sai dai in wurin ɗaya ka saba zama su ma suna zuwa wurin, to za ku rinƙa haɗuwa da yawan haɗuwa da mutane ɗaya ɗaya haka. Amma mafi yawan da za ka rinƙa gani ko da wurin ɗaya kake tsayawa to za ka rinƙa ganin baƙin fuska kuma. In kuma kai ma ba wurin ɗaya kake tsayawa ba ka tsaya nan wannan satin, wannan satin ka tsaya can to za ka rinƙa ganin mutane daban daban kamar baƙi kullum. Sai in an tashi ne ka fito za ka rinƙa ganin mutanen da ka sani kaɗan kaɗan. Amma waɗanda ba ka sani ba sun fi yawa. Haka mu kan yi taro. Haka nan majalisa wurin zaman hira idan dare yayi ko kuma da maraice. To naman mukan ɗan taur kusan kullum. In kuma ba kullum ba to yau ba a zanna ba gobe ka je ka zanna kuma ko da kai ba ka je ba to ƴan'uwanka suna nan sun je sun taru sun zanna ana hira. Haka wurin aiki idan aka je aiki idan an gama aiki ana hutawa akan ɗan zanna ana yin hira kamar shima ya zama wani ɗan taro ne shi ma. To muna yin, muna yin taro sosai a mako ba ɗaya ba ba biyu ba.

Ina shan ruwa a kullum fiye da so-- ina shan ruwa kaman wato sau goma zuwa sha biyu haka a rana sha uku. Time to time ina shan ruwa. Ina shan ruwa lokaci zuwa lokaci. Ko da kamar buƙatar shan ruwan ba ta kama ba, nakan ɗan sha. Saboda shan ruwa yana wanke, yana wanke ma mutum ƙwada. A likitanci kenan yana wanke wa mutum ƙwada, yana kuma gyara mafitsari. In mutum zai yi fitsari, a maimakon ya rinƙa fitowa wannan kalar ɗorowa ɗorowar nan wato yellow kala kenan, su zai rinƙa fita fresh haka ba wannan kala ɗin. Ya rinƙa fita neat da, da farin farin shi. Sannan kuma yana gyara mutum, yana gyarawa mutum hantar shi da ƙwada dai haka.

So dangantakar mu da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau. Ko muna gurin aiki ko bamu gurin aiki, duk abinda ke faruwa, to shugabanmu na aiki yana sanar da mu. Sannan idan muka yi aiki, abin da muka yi daidai yana yaba mana. Inda kuma muka yi kuskure yana gyara mu, Sannan kuma ya ɗaura mu a kan abinda yake daidai. To don haka inda ake buƙatar yabo yana yaba mana. Inda kuma ake buƙatar gyara, yana mana gyara. Kuma bakin gwargwado yana biyan mu haƙƙoƙin mu. Duk abinda ya kasance haƙƙinmu ne na a bamu, to yana ɗauka ya bamu. Don haka shugabanmu na aiki yana, yana kyautata mana. Wasu saɓanin wasu shugabannin, wasu suna abinda ya dace, wasu kuma basa yi, sai cuta da kuma mutanen da ke qarkashinsu suna shan wahalar su. To mu gaskiya shugabanmu na aiki, Alhamdulillah yana kyautata mana sosai da sosai.

Ina kallon mobies, Indian pim, Indian fassara, Hausa fim, comedy, labaru na nishaɗi, magazines haka, ina karanta su. Sai ina karanta novels domin in yi nishaɗi. Dan kuma ina wasa da yara haka, ina jan abokanai na, ana tado labaru na ban dariya, tatsuniya, hikayoyi. So inayin waɗannan abubuwan domin samun nishaɗi. Sannan haka nan ina kunna rediyo ko in kunna wayata in samu earpiece in sanya, in kunna in sa waƙa mai daɗi domin in yi nishaɗi ko kuma in kunna karatu in ji domin shikan shi karatu yana sa kwanciyar hankali da nishaɗi cikin zuciya. To duk ina yin wannan abubuwan domin in samu nishaɗi da kwanciyar hankali a cikin rai na. Sannan ina sayan wani abun da na pi so nake ƙauna mai daɗi domin in ci in yi nishaɗi. So abubuwan da ke sa ni nishaɗi suna da yawa.

Am, kayan marmarin da na fi so, akwai akwai kankana, akwai biredi, akwai ayaba, akwai kai suna da yawa. Amma dai my best ah, ah, fruits and vegetables da na fi so sune am, akwai kankana a ciki, akwai madara kuma akwai ƙwai. So suna ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so dan ni mutum nai wanda ke son. Okay.

Ito gaskiya ne, am ina jagorantar mutane bisa adalci da kuma kimantawa da kamantawa. Kuma ba ni yadda in take haƙƙin wani ko in cuce wani ko in yi mashi abin da bai dace ba. Ba ni wannan. Ko da yaushe ina duba menene abu mai kyau, menene, menene yafi dace wa in yi. So abin da na fi bada ƙarfi kenan a wurin aikina. Don haka wurin jagorantar mutane ban yadda in yi musu abin da na san zai cuce su ko ya ƙware su. Kuma sannan na kan yi adalci. Ba ni fifita fifiko akan wayanda nake tare da su. Sai dai wanda ya kyautata mun, ya yi mani abin da nake so shi ma nakan kyautata mashi in yi mashi abu mai kyau. Don wanda bai yi abin da ya dace shi ma ya gani yau.

Ina kare waya ta daga ƙwayar cuta sosai ta hanyar amfani da anti-virus na application wanda nake zuwa a Play Store in ɗauko in zo in yi installation din shi a waya ta. Sannan ina amfani da, da Clone Master shi ma antivirus ne, yana goge virus daga waya. To ina amfani da shi sosai domin kare wayata daga faɗawa daga cutar wadda za ta ringa zuwa tana mani irin misbehaving dinnan.

Ina karanta jarida amma, ah, news system na zamani saboda yanzu, ah, an zo lokacin da karanta jarida wato ah, newspaper kenan ya zama kamar old model sai ɗaya lokaci zuwa lokaci. To ina karanta jarida ta hanyar bibiyan shafukansa a sadar, a sadarwa a ƙafa sadarwa. To ina ke karanta jarida ta hanyar amfani da ƙafafen yaɗa labarai BBC, Deutsche Welle, um, DCL, Sahara Reporters da dai sauran gidajen jaridu duk daga namun dake cikin gida nan Najeriya har zuwa na waje. To ina bibiya, ina karanta jaridunsu da abubuwan da suke, suke kawowa wato suke wallafawa. Headlines haka in buɗe in sha, in ga ƙanan labarai sannan in buɗe ainihin gundaren labarin in ji me yake ɗauke da shi. To ina karanta jarida kuma ni mutum ne mai son labari.

Ina iya jefa dutse nesa from the long distance. Ɗauke shi in jefa shi nesa ina iya wa. Ina iya jefa dutse nesa. Tunda bahaushe yana cewa komai nisan jifa ƙasa za ta jawo, tunda ko ka jefa sai ta faɗi ƙasa. So ina iya jefa dutse sannan kuma idan muna wasa da yara haka muna jejjefa dutse dan ban mantawa lokacin muna yara. Idan muna wasan jifa dinnan sai wannan ya ɗauka ya jefa wannan, wannan ya ɗauka ya jefa wancan. Dan a lokacin ma har manyan mu ke gaya mamu kai ku bari kada ku je ku jehe wani, ko kar ku je ku ji wa kan ku ciwo. To ina jefe jefe tun ma muna yara, duk irin wannan wasan na jifa na iya shi. Na yi shi tun yaranta. Girma na ne dai ban cika yi ba yanzu amma ko yanzu in zan yi, zan yi shi da ƙarfi fiye da yadda sanda ina yaro. Dan sanda ina yaro ma ƙarfi na bai kai na in jefa shi ba yayi nisa. Amma yanzu na girma na yi ƙarfi, in na jefa zai je ya tafi da ƙarfi saboda ina da ƙungun jifa sosai yanzu.

Ina cin abincin rana ƙarfe biyu zuwa biyu da rabi don wani lokacin ma har ƙarfe uku. Amma na ma fici wurin ƙarfe uku. A lokacin an yi sallah azahar an gama na zanna na wuta na dawo gida sannan in zauna in ci abinci. To mun in naci abincin nan na ɗan huta to ƙarfe huɗu na yi kuma san je in yi sallar la'asar. To na fi cin abinci wurin ƙarfe uku saboda a lokacin ne in naci wurin ƙarfe uku to kafin, kafin dare ya yi can cikin dare to kafin in ji yunwa dare ya yi sosai. Amma in naci kafin wannan lokacin ban ma saba ci ba zan ji kamar ban ci abinci ba. Don haka ina cin abinci wurin ƙarfe uku ne na rana.

To ina yanke shawara aiki idan na duba na ga shawarar da na yanke ba za ta cutar da aikin ba kuma ni ma mai aikin da abokan aiki ba ta cutar da mu ba. To sai in yanke shawara in ce ga yadda za a yi, ga lokacin da ya kamata a fito aiki, ga kuma abin da za a yi, ga kuma lokacin da za a tashi, ga lokacin da za a je break. Da ina yanke wannan sannan kuma ina yanke shawarar cewa ga abin da za a ba ni kudin aiki sannan mu yi tsaya a kan shawarar cewa iya kamata in anshi kaza sai mu samu rubutu tsakanin ni da wanda zai bani aiki. Haka wanda zai kama mana aiki shi mana ka yanke shawarar cewa to gobe in Allah ya kai mu ka fito kafe tara definitely lokacin za mu tafi aiki. So ina yanke shawara ta aiki akan tsaya ma maganar da na yi.

A launin tawadar da nake amfani da shi idan, a biro ne, so ina na fi amfani da blue, a blue kala. Na fi amfani da blue. So idan kuma irin tawada ne namu haka, na rubutu a gida, mun fi amfani da baƙi wanda muke rubutu a bisa allo ke nan. So muna amfani da baƙa, a tawada baƙa. Idan kuma abu uku ne, na fi amfani da blue saboda blue kalo shine yake indicating cewar kai dalibi ne kana rubutu. Saɓanin red biro wannan na malamai ne na gyaran jarabawa. Shi ma sai ga wanda ya faɗi ake sama red biro wato red biro, a biro ja kenan mai maganin daƙiƙin yaro ko ace daƙiƙin dalibi, walau babba ko ƙarami. Amman blue biro na amfani ne ga dalibi ya rubutu. Haka ma malami yana amfani da shi domin rubutu.

To ina zuwa wurare da wuri sosai idan na fi zuwa da wuri idan aka gayyace ni wuri akan in makara. So shi sanya domin nima bana son na zama na in aka ce abu na makara ban cika sanya ma mutum tayim ba. Sai dai kawai mun yarda shi zan zo sai in zo ko in ce wurin azahar zan zo ko wurin la'asar ko wurin tayim kaza. So amma inda daga na sanya maka tayim to insha Allahi kafin wannan tayim ɗin zan yi ƙoƙari in zo wajen. So nakan respecting tayim nakan zo ina girmama lokaci to nakan zo nakan zo kafin wannan lokacin yayi. In ma har ban samu zuwa ba kusan lokacin kafin lokacin ida zan kira wuƙa in ce maka gani nan ina kan hanya ga uzirin da ya rike ni. To nakan je wuri sosai mafi yawan zuwa zuwan wurin da nake nakan je kan lokaci. Lokutan da nake zuwa a makara yan kaɗan ne amma mafi yawan lokuta inda an samu musamman abu naka samu lokaci to nakan yi ƙoƙari in je ta wuri.

A'a fim ɗin da nake yawan son kallo shine akwai fina-finan Kannywood wato fina-finan da ake yi a nan gida Najeriya nan arewacin Najeriya. Ina kallon su sosai daga irin shira-shiran ma da nake kallo. Akwai irin fim ɗin da ake haskawa a duk ranar Juma'a a YouTube channel wato a labari na. Sannan kuma ina kallon wani fim da ake cema garwashi. Sannan ina kallon fim ɗin daɗin kowa. Sannan kuma ina kallon fim ɗin gidan badamasi. To wadannan su na ɗaya cikin fina-finan da nake kallo na wato Hausa kenan. Sannan kuma a ɗaya ɓangaren kuma ina son fim ɗin Indiya. Indiya mafasara musamman fasarar Algaita Dub Studiyo. Ina son su domin suna bada da nishaɗi da barkwanci da kuma faɗakarwa da nuna kishi da kuma nuna kyakkyawan jagoranci yadda ya kamata a ɗan kyakkyawan jagoranci da kuma yi matalaƙawa adalci. So gaskiya ina jin daɗin kallon waɗannan fina-finan Indiya fasarar Hausa da kuma shiri wanda ake yi a nan gida Najeriya wato shirin fina-finan Kannywood.

Eh ina son kallon faɗuwar rana, musamman lokacin azumi wato lokacin watan Ramadana. So idan aka ce rana ta zo faɗuwa ina cin daɗi, ina murna, ina farin ciki. Saboda a lokacin ne mutane sukayi buɗe baki, ga madara, ga lemu, ga kankana, ga ga ti, ga biredi, ga abubuwan daɗi, ga nama, ga abubuwa dai masu yawa mun tara a gabanmu muna so zamu ci. To ana kiran wannan sallah. Rana tana faɗuwa za a kira sallah. Ana kiran sallar nan to zamu je zamu yi buɗe baki, zamu ci mu sha muyi hani amma ƙushi. To ina jin daɗin faɗuwar rana musamman a wannan watan mai albarka. Sannan kuma idan muna aiki ina so a tashi kuma lokacin tashi bai yi ba, to ko da an yi overwork, idan ya zama nan magariba ta yi dole ayi haƙuri a tashi. Hanan ma ina murna zan da zan tashi daga aiki, zan na dawo gida. Ko da kuwa aikin launin nake yin shi na tafiya bai ƙare ba, to um magariba ta yi haƙuri nake yi. To idan magariban nan ta yi dole ina murna zan dawo gida. Dan haka ina jin daɗin faɗuwar rana ma musamaman ma a lokacin azumin watan Ramadana ina jin daɗi sosai. Ba ni ba mafi yawan mu mutane suna jin daɗin faɗuwar rana a wannan lokaci.

Ina bada shawara sosai a aiki. Ina bada shawara kuma aiki idan ana shawara cikin shi yafi tafi daidai. Dan wani lokacin ma har gani ake kamar gardama garan saboda yawan bada shawarata. In ce kaza in aka yi kaza shine zai yi kaza. Ina yawan bada shawara saboda in dai za a yi amfani da shawara aiki za ya tafi daidai. Aikin da babu shawara to ana samun matsaloli sai daga baya mutum ya yi, daga baya ya zo ya rinƙa cizan yatsa. Dan haka ni ina, ina martaba ina girmama wato shawara kuma sannanni in an bani shawara a aiki ina ɗauka. Sannan nima ina bada shawara a aiki. Aikin ka ko da ba ganshi ba in ka gaya min yadda yake ko ka tura min hoto ko bidiyo to zan iya ba ka shawara. Kan-- ni ko da ba ma gaya mun ka ko ban ga hoto ba, to zan iya ba ka shawara in ce wannan aikin ga yadda za ka yi shi ko kuma shi wanda zai bada aikin in ce ga yadda za ka ce masa, ga yadda za ka gaya mai. Ya je yadda girma aikin ka ya ke ga abin da ya kamata ya ba ka. To ina bada shawara sosai a aiki saboda ni aikin hannu nike yi ma'ana aikin hannu ina yin plumbing work so ina hulɗa da mutane da dama. Dan haka ina da ideology ma'ana, ah, idea wadda zan iya bawa mutane cewar ga, ga yadda za su yi, ga yadda za su yi a wannan aikin da za su yi.

Ina tafiya kasuwanci sosai. Idan naga abu wanda zan saya in ci riba nakan je in saya. Idan akai mana talla ko kuma in je in ɗauki hoton shi, in ɗora inyi status jama'a su gani su zo su saya ko kuma in je har inda ake yin abin in ga samfol in saya, in kawo in saida in samu riba. Haka ma irin aikin da muke yi shi ma duk yana daga cikin kasuwanci. Saboda ciniki ne za mu yi muce ga abin da za mu yi wa mutum aiki. Shi kuma ya ce to ga abin da za ya bada. Sai mu samu maslaha, mu tsaya a fahimta guda sai mutum ya kawo mana kuɗi ya ba mu, mutum yazo mu yi mai aiki ya kawo kuɗi ya ba mu. To dan haka duk ayyukan mamudu muke yi ba gida muke zama muke yin su ba. A'a, tafiya muke daga gidanmu zuwa gidan mutanen da za a yi ma aiki. Dan haka muna tafiya domin kasuwanci kuma muna tafiya domin aiki. Dan haka duk kasuwanci ne. Duk munayi wannan da kasuwanci da za'a je a siya a saida da kuma kasuwanci na aiki.

To damuwa a aiki idan, idan, idan ta faru. To nakan magance ta, ta hanyar kallon shin me ya haddasa wannan damuwai? Idan na san abin da ya haddasa wannan damuwa sai in yi ƙoƙarin kauce ma wannan, maimaita irin wannan abun. Sannan kuma shi wannan abun a nan take yanke lokacin zan yi ƙoƙarin magance shi, ta hanyar ɗauka mashi matakin da ya dace da faruwa abin da ya faru. Misali, yanzu na tabbata cewar wannan aikin da aka yi an sanya san jiki ko, ko ganda, an ƙi sakin jiki a yi to ko kuma an ƙi sa abu mai kyau shi ya haddasa wannan abun. To nakan yi ƙoƙari gobe ba zan sa abu mai mara kyau ba, ko kuma ba zan bari abokin aiki ya sa abu mara kyau ba sannan a nan take yanke zan ciro wannan abun da ya zama na baya da kyau, sai in nemo ainafin mai kyau a sa a gurin. To kinan matsala ta faru amman na magance ta, kuma zan yi ƙoƙarin kauce mata gobe ma, ma'ana wata rana kar ta sake faruwa.

Afam magana. To ina ajiye kuɗi ta hanyoyi da dama. Na farko ina ajiye kuɗi a banki, sannan ina ajiye kuɗi cash a gida. So kuɗi cash a gida nakan ajiye su domin ƙananun buƙatu haka masu tasowa ko zuwa sayen biredi, a wena ko sai wani abu dai haka. A local abu wanda ba za ka je ka ce za ka yi transfer ba. So ina ajiye kuɗi gida domin wannan irin waɗannan buƙatun. Sauran kuma kuɗin nakan kai banki in ajiye domin can ne fa aminci. Sannan idan transfer ne, zane kuɗi ne masu yawa. So ina kan yi amfani da wannan kuɗi dana adana na banki in yi transfer. Don haka ina ajiye kuɗi gida, ina kuma ajiye lambu. Ina ajiye kuɗi a gida kuma ina ajiyewa a banki. Ma'ana ina ajiye cash a gida sannan kuma ina ajiyesu a account wato matsayar lambobin kinas na a account. Ko ta kuwa cash ne na samu nakan kai sa banki in da yawa ne a adana mana a can gurara.

A gaskiya da safe indai na farka na fito, so na fi kuzari da safe, saba nin zuwa yamma. Dan mafi yawan lokaci ma zuwa yamma, so ina da gajiya. Imma aiki ne nayi aiki na gaji, imma ban je aiki ba dai still dai bani da ƙarfin da nake da shi da safe. Saboda an ɗan wuni zufa ake ba aiki aka yi ba ko ana gida ana hutawa ko ana wani dai abu da ban. So ko nayi aiki ko ban yi aiki ba da safe na fi ƙarfi. Da maraice lokacin ƙarfi na ya ɗan fara yin ƙasa saboda na gaji ko ban yi aiki ba dai zan ji ikina irin bai min daɗi sosai. Don haka shi yasan yama da safe ne ake fara aiki zuwa maraice jiki ya gaji. Dan haka ni lokacin da nake jin ƙarfi a jikina da kuma kuzari to da safe ne gaskiya. Lokacin nayi bacci na farka duk wata gajiyar da na kwaso na ƙara ta ita bisa ga ko bisa ga katifa. Dan baccin da nayi ya sa nayi relax ban da wata damuwa ban da wani abun nan yanzu. So zan farka da ƙarfi na. Amman zuwa maraice nayi aiki ƙarfi na ya ragu kuma ko da ban yi aiki ba. Zaman da nayi da wane ne wane ne duk jikina ya ɗan yi sanyi ya mutu. So da safe lokacin da nake da kuzari sosai kuma ko aiki ne za ni da safe na fi yin aiki da sauri akan da maraice.

So dai na kasance babu wutar lantarki, so na kan yi amfani da power bank dina domin in caja wayata. Sannan idan ina da wani aiki da nike dashi a ɗaki kamar shara, kamar linke kaya ko kuma haɗa kayan guga wanda zamu ba a goge kaya sai idan akwai wutar NEPA. To dai na kasance, a, babu wutar NEPA, so na kan yi amfani da wannan dama in share ɗaki, in gyara, in ɗauko kafet da nike, a, yin guga, in buɗe shi, in kakkaɓe shi, in buɗe shi, sai in kawo kayana, in riƙa jera su ɗaya bayan ɗaya. Idan na jera su, sai in na gama jera su baki ɗaya, sai in linke, sai in linke wannan kafet ɗin a ji da niyyar idan an maido wuta ba sai na tsaya jera kayayyaki ba kadai kafin in gama jera kayayyakin su ɗauke wuta. Ana maido wutar, dama already tintini na riga na haɗa kayayyaki na. Kawai yanzu buɗe bangon zane in sa dutse a socket in ci gaba da guga ta. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nike idan ya zama na babu wutar NEPA to sai in yi irin wayar nan a yi kam.

Gaskiya malamin da na fi so a rayuwata shine malamin addinin musulunci mai koyar da mutane son Allah da annabi Muhammad SAW. To na fi son shi musamman malami mai gaskiya wanda yake roƙo da gaskiya wanda ba ya, ba ya da son zuciya wanda zai gaya maka gaskiya ko da kuwa a kan kanshi ne. To na fi son irin wannan malamin wanda za su iya gaya maka bil haqi alal haqi gaskiya akan gaskiya. To na fi son irin wannan malamin ba malami wanda zai zo yana, yana kai cewa ka bi Allah ka bi annabi amma shi yana aikata abin da yake ƙoƙarin hana ka shi yana aikatawa a'a. Na fi son malami mutumin kirki wanda zai ringa ɗora ni a bisa gaskiya da kuma hanya mai kyau. Wanda zai ci mana Allah yace annabi ya ce wanda shi kalar shi ma in ka kalli malamin to abun koyi ne shi kanshi a yanayin rayuwar shi. Abin da yake faɗi da bakin shi to shi ma yana aikatawa. To irin wannan malamin shine na fi so na ke kauna.

Wayata tana hadede ta haske da kanta amma idan na sa ta automatic, idan ban sa ta ba bata yi saboda ni ba ma na so waya tana ƙara haske, tana rage waɗinnan. So wani lokacin sai in baƙaci hasken sai in ga yayi lo yayi ƙasa. Wani lokacin kuma sai in ga hasken ya mun yawa ko kuma sai yi sama. Ya danganta da inda na tsinci kaina da kuma irin abun da nake yi a lokacin. To kawai sai na cire automatic ɗin amman tana ƙara haske da kanta. Sannan tana rage wa wato ma'ana tana daidaita shi. Inda ya kamata ta fiddo haske, inka shigo cikin duhu sai ta fiddo haske. Inda ku a sai ta fiddo duhu saboda na shiga cikin inda ya kamata ta fiddo haske, ma'ana idan na shiga cikin duhu sai ta rage, sai tayi duhu tunda na shiga cikin duhu ko yaya hasken yake zana gani. Inda in kuma na shiga cikin haske, ita ta ƙaro haske saboda hasken ranai idan babu hasken wai, idan babu hasken screen ɗin to za tayi min duhu ba zan gani ba. Sosai tana daidaita kanta amma automatic ne na fidda shi. Ban cika sashi ba, ina dai sashi time to time amma nafi sawa da kaina in ƙara in sanya da kaina. Ina yi, ina daidaita shi wa manually da kaina. So amma tana daidaita haske da kanta automatic an fa.

Ina son yin tabarau sosai. Ni mutum ne mai son tabarau. Dan ashekara daya da wani abu zuwa kusan biyu yanzu harma glass akamin medical glass saboda kare idona daga hasken rana da yaima idona karfi haka da kuma wato iska idan na hau abin hawa haka ina tuƙi, ina hau mashin ina tuƙi, akwai iska da ƙura suna takura min a ido in ta hawaye da sauransu. To ina amfani da tabarau domin kare ido na daga wannan iska da kuma wannan buti da kuma haske da kuma zafi na rana. So ina son glass sosai don saboda ma da sanda nake ma tabarau, ina da shi kala biyu ma. Kuma yanzu haka a tabarau dina medical glass dina bai wuce wata ɗaya da wani abu ba ya ƙare. Ma'ana yayi expire inje a yimin renew ɗin shi a ƙara yi min wani sabo. To ina sa tabarau ina jin daɗin shi saboda tabarau yana ma ayyuka da dama. Ɗaya dai yana kare ido. Ina, in na sa shi ina ido na yana samun kariya daga iska, yana samun kariya daga rana, yana samun kariya daga zafin rana sannan kuma yana ƙara ma fuska ta kyau. Kuma sannan na saba da shi. Idan ma na ji fuska ta baya glass inji, kamar, kamar irin an ɗauke min wani abu an rage min kama babu wani abu a jikina haka. So amma ina akwai glass zan ji ina jindaɗi kuma zan, zan ji ina a hidimomina lafiya lau. So gaskiya ina amfani da tabarau kuma ina jin daɗin shi.